Barka da war haka, ya kwana biyu? Ina fatan kana cikin ƙoshin lafiya. To na ji daɗin wannan tambayar sosai da ka yi. Wani lokaci na rana na fi so? Eh to a taƙaice dai lokacin da na fi so dai a cikin ranaku bakwai da muke da su, shi ne wato ranar Juma'a. Juma'a hakika babbar rana ce a gare mu musamman mu musulmai, sabida a wannan ranan ni'imomi sosai sukan sauka wa bayin Allah. A taƙaice dai ranar Juma'a ita ce babbar rana cikin Musulmai.

Ba mu da wifi a gida, ba mu da wifi a gida amma muna da wifi a filin aiki. Ina amfani da ita kuma. To idan na dawo gida dai sai dai in dinga amfani da data ta amma ba ni da wifi ta gida. Amma ina fatan dai nan ba da jimawa ba in Allah ya wadata ni nima zan sa wifi ta, ta gida. Na gode.